Gaskiya abin da muka yi fama akansa sosai shine gaskiyar makaranta. Gaskiya mun yi fama akan makaranta sosai da sosai. Mun saukar da lokaci da kuɗi da komai domin mutum ya je ya samu kwalin karatun shi na makaranta. Kuma Alhamdulillahi mun samu mun kammala. Sakamakon ta a ƙarshe shine in ka gama za ka samu kwalinka za ka iya zuwa ka nemi aiki. In ka yi dace za ka samu aiki.

To, shi lokacin da zuciya ta take sauƙaƙa yana danganta musamman idan na tuna mata ta ko kuma na je na yi aiki, na yi sana'a aka biya ni kuɗina, so zuciya na tana sauƙaƙa kuma ina jin daɗin wannan yanayi. To shi ne wani lokacin da zuciya ta take sauƙaƙa. Mm, gaskiya, damuwa ba, damuwa tana damuna amma ba sosai ba gaskiya kuma ni shawarar da nake bi baya wuce mata ta da kuma mahaifiya.

To ni dai gaskiya nafi kuzari da safe. Ni da yamma ba na kuzari a jikina. Don ina tashi da safe ina jin kuzari da ƙarfi a jikina. Amma da yamma gaskiya bana jin kuzari. Haka yanayi na yake. In ana yini jikina na sauƙaƙawa yana yin sanyi haka haka har zuwa yamma kuma in yi jikina ba ƙarfi.